Ina zuwa kasuwa ne da misalin ƙarfe bakwai na safe ko kuma zuwa karfe takwas na safe. Na tashi zuwa karfe tara na dare lokacin zuwa Najeriya.

Wannan kuma, wannan kuma abu ne da ya zamanto ko da yaushe wanda ba lokaci ake sa mai ba. Saboda a addinance ma a addininmu muna amfani da wannan koyaushe ba wai sai lokaci, lokaci ba.